Dayake gaskiya ina kulle ƙofa kullum balle in dare yayi. Sannan in ɓu zanfita ma ina ƙoƙari in rufe ƙofa don kada ɓarayi su shigo. Sannan kada ƙura shigo min daƙi da kuma sanyi, duk suna sa in rufe ƙofa.

Eh to gaskiya in ana rikici, mu kam so mu san cewa me ya kawo rikicin a mun barko. In magana aiki ne akwai ta yanda za a warware shi, in kuma tsakanin mutane biyu ne, ta wani abu da ya haɗa su can da ba tare da aiki yake ba, sai asan shi ma yanda za a warware masa shi. Amma in de maganan aiki ne makaji mai hada rigimar gobarko, magana wane ne ke cikin kuskure, sannan wane ne ke da laifi, sai ace kowa yayi haƙuri wanda ya marar ɗayan laifi sai ya ba da haƙuri don a wuce gun.

Eh, gaskiya ni dai ƙaraɗayi na makon. Ranar da na fi so shi be ran Juma'a, da yin ina zuwa masallaci. Eh, sannan ina tsalle ka abokanan yi, amma bata sannan yawan ci ran Juma'a ne ce yin sa aski na da ɗanyanken gomba haka. So gaskiya, na fi son ranar Juma'a. A duka ƙararaci da ke makon.

Eh gaskiya muna da shukoki da yawa. Amma de ba wadanda suke fito da abin ciba ko abin marmari. Kawai dai wannan nakwalliya ne mukasassa a gida, wanda suke ɗankara, magu, inganci.

Eh gaskiya ne kuɗi na dinka suna banki ne, man a banɓarin kuɗi a gida ɗin ina so in yi amfani da su, sai in je in ciro daga bankin, ya fi sauƙi a haka. Saboda an je kuɗi masu yawa a tara da kai, akwai hatsari gwara ga kai inda ko ya ɓace, ɓaruwan ka za a biya ka. Kai na kuka wai in za ka yi amfani da shi, sai ka yi amfani da ATM ko ka yi transfer, shi ce na ya fi sauƙi.

E ro alhamdulillahi ina ɗanin ya talle littattafawai na kan daɗe ba in kina yin tsallake. Amma dai makan ɗanye kawan nama na minti biyar zuwa goma aka abun na riban zai sadi cimmutun kai yayi lawalawa yayi laushi.

Eh, ni an haife ni a watan March ne, wato wata na uku a cikin iyi shekara, sannan a farko farkon shekarar haka ma a farko farkon watan muka haife ni rana na uku, cikin March ɗin ba?

Eh, gaskiya, duk cikin abincin gargajiya na fison, dambu gaskiya dai yana da daɗi. Balle in ya je yaji da ɗan kayan haɗi haka dasu maggi da gishiri, yana da daɗi sosai sannan yana ba da ƙarfi.

Eh ga ini yanda muke ayyukan na shine, duk in an tura mun aiki akan faɗa mun wasu aiki ne ake so da wuri so sai in fara yin su, in kuma ba a faɗan mun ayyukan da ake so da wuri ba, na kan fara yin wa'inda suka fi sauƙi kafin in zo in yi masu wahalan. Danya fi a ka gama ayyuka da ke ɗan da sauƙi, za ka ga ka ɗan fi sa mun ƙarfi gun yin masu wahala.

Eh gaskiya ne dai in gwammace abin sha ne wanda watan zai fara ƙari da shi da sassafe. Na fi son in sha ko shi. Danya nan ba nu kusa ne haka da ƙarfin amfara a yake kalle ce gaba na. Amma Allah ta shiga bashi, muka yi shan shayin amma gaskiya mun fi son ko shi.

Eh toh abubuwan da muke yi gaskiya yana da yawa. Kaga mukan ci abinci akan lokaci, mu sha ruwa akai akai, sannan mukan kula da cewan ɗakunan mu babu sauro. Muna rufe ƙofa, mukan tabbatar anyi shara dangane da wuya kama datti. Dan shi ma yana janyo cuta da rashin lafiya iri iri. Da dai sauran tsaro da mutum ya ƙara ginshiƙin jikin shi.

To gaskiya ba wai ina da wan abin zaɓi bane duk abin da na tashi gari shina ke yi dashi. Amma wani lokaci mu kan ɗan masha kofi, wani lokaci kuma cornflakes haka, wani lokaci ma haɗɗa naman jiya muna ci da safe. Eh, ai duk yadda ta tamani. Wani lokaci kuma in akwai hali na mutum sai ya ci waina ko kuma irin su ɗan panke haka da ake soyawa da mai. Sai kaɗan haɗa ta tea.

Eh, gaskiya ni ma'abocin hawan keke ne. Dak da dai na ɗan daɗe ban hau keke ba, duk da girma ya z. Amma ina ma san in ɗan samu kuɗi in je in siya wani keken saboda ɗan motsa jiki haka, yana kara ma mutun lafiya. Amma hawai leke gaskiya ka ga na tuna lokacin lokacin da muke tsere da ni da abokanai na, da muke yara mu je yawo. Gaskiya a tuna da ya kamata sai sabon keke.

Eh to, alhamdulillah, gun aikin mu ne, an yi shi da tsarin zamani. Akwai su AC, akwai mashin ɗin da ake aiki a kai, sannan akwai su tayil, sai kuma waɗanda suke jin ayyuka. Tunda mashin ɗin yana sanya iska, sai sa aka saka AC. Da mutanen kuma da suke aiki, kowa akwai abin da yake yi, so kowa ya san me ya kamata yayi da ka isama ba sai an faɗan ma ba. Zakon wa'in kan da ke gaban ka ne ka yi, ka ƙara sa don a samu aniyya ka kuɗin ka. In lokacin sallah yayi kuma sai kowa ya je yayi sallah. Da gani in ƙare da ya taɓo, ya siƙa, je ka ci abinci ka dauhu. Hutun awa ɗaya, kafin dahu ka ci gaba da aiki.

Eh, gaskiya ina amfani da na'uran da ake sakawa a kunne saboda sauraron abubuwa. Ya fi sauƙi, ya ƙaƙara saurin abin da kake ji, sannan kuma babu wanda zai takura ma in ba wai kace abin da ka kunna kabari. Yana da daɗi, eh, ina da shi, ina ma son in canza wani da ke hannuna amma yanzu saboda ya ɗan fara-- ƙara wani iri haka kafin ya gama lalacewa iccen zaren siyasa.

E gaskiya ni ma'abocin san, shan madara ne, saboda yana ƙara ƙarfin ƙashi, yana ƙara ƙarfin hakori, sannan yana ƙara ma mutun lafiya. Madara na da kyan sha, so ya kamata ma mutum, ba ma da safa kawo ba, karinƙa shan madara kamar su uku a rana, dan ka ƙara ma jikin ka kuzari sosai.

Eh toh gaskiya, abincin da na fi so shine zai kasance a yanzu haka dai shawarma ne, dan shawarma yana da mugun daɗi, balle in ka ɗan ƙwan biyu ba kaci ba, yana da daɗi da ɗanɗano sosai.

Eh, gaskiya ni ma'aboncin iya buta taki ne, saboda akwai abin da za a iya abata marai. Zaka sani zaka iya faɗa musu wani lokaci tsakin nan da kaɗan, murmuren abin da ya kamata ka ce don a gane anɗan bata ma rai.

Eh to gaskiya ni zamantin ina ɗan ƙarami an sani ina son ba ma mutane dariya. An san me ya samu kamar ni haka hali na take, ina iya barkwanci sosai dan yana da daɗi. Eh yakan maida abu babba ƙarami abu ƙarami kuma ama a maida shi kamar bata ma an fara ba abun farko.

Eh gaskiya muna rufa bakin lokacin da muke yin hamma na farko saboda kada ƙananan ƙwari su faɗa ma baki, sannan kuma kada ƙuraye shigan maka baki. Eh sannan kuma saboda ma addini ya ce muna rufa baki in zamu yi hamma.

Gaskiya ni, duk a abinci ma, in abu yayi sanyi, ban ma sonci. So ga wannan tambayar, zan ƙusa miya ne zafi, saboda ya fi wuri in nan ci in mutum zai ci, ka gama duka abin ma abincin ta yi sauki sanyi ya fi kyau.

Eh, ina ɗan son lama kusa da talaka. Balli lokacin zafi ka samu kaɗaish sha iska. Amma in lokacin sanyi, gaskiya ban zama kusa da taga sosai sosai.

Eh to ni gaskiya ne, deni ban don zabi aka unguje ce a ne tuwal ta. Garaya da amafiyano da dai sauransu duwan da ta kama, makanji duwan da faramta biya mana.

A agaski ha banki ta kafa bulu ka cin da zun zaula. Na ba son zauna inji na na ni yesu sha. Saboda kafana suna dandazawo haka ba zai iya ishe gobe chunkushe ba. So na ba zo zauna inji sakata.

Eh to muna iya kunna wuta mana. Ya danganta da wane irin wuta ne. In ashana ne, mun iya. In wutan lantarki ne, mun iya. In jan ne ma, mai iya. In wannan ne gawayi, shima ba wanda za a iya ba ne amma tunda ban taɓa ba, na dai san yadda ake yi sannan in ta kama zan iya. To amma wanda dai ban iya ba shine yadda ake murza ice da ice don ya kama wuta shima ina so in koyi yadda ake yin.

Ee gasiya, ina koyan wata yare. Ina ƙoƙarin koyan Faransa tunda ina da ya ake kiran abun nan, ina da yanan yaran tunda lokacin da na yi sakandare farko. An koya mana yaren. Ina son in koma in koyashi saboda in samu yanda zan iya wani yare, sannan ina koyan Larabci ma haka da tun da shi ma, domin koya mana yara. Ina ganin ba zai yi wahala ba in bin zu koyashi yanzu haka.

Eh Sir, la'anar Allah ne yana shari da kowa a wajen aiki. Muni ba waye ma'amurcin sun faɗa bani duwanda yanzu man da wa mutunci, bakan maida hannu da mutunci duwanda yanzu da tsiya kuma. Sai anuna ni ba a gidansa aje gadan tsiya ba, fil gara ya sani aji ƙira tsaya ba. Amma dai Allah ma yana da kowa lahiya launi.

Eh tunas, yatinda ba wai wani aiki bane da mukeyi sosai. Duk aikin da aka kawo ne mukeyi, amma fara aiki daga ƙarfe tara sai mu fita ƙarfe ɗaya lokacin sallah da za mu dawo sai ƙarfe biyu. Amma gama hutun mana awa ɗaya sai a cigaba da aiki har zuwa shida. Daga shida kuma aiki ta yi tun da awa ɗaya ne aiki yi kawai. Chachan da kayan aikin da aiki yi ne bambancin. Shi ke nan bawa wani wahala, yake bawa agani ina.

Eh ni badame ne, so da hannun dama nake amfani in ina abubuwa cin abinci yaro na isa.

Eh to gaskiya muna amfani da su Facebook, su Twitter, wata kan X da kuma Instagram da kuma har da Reddit ina amfani da, da Quora da ya suna wannan? Har da Blue Sky, duk suna da yawa.

Eh, wannan dai ina yi sannan ina so in ma dai na yi saboda yana ɗan takura min da kwanciyar hankali na haka kwanaki biyun nan na gani. In ba ka ma san ka yi sai ka ji kana waƙa. Amma ba zaka dade ba.

E to gaskiya dai, a da haryan zumade bana amfani da ƙunya. Amma dai an kusa buɗe mana ƙungiya bari a lokacin innayi aiki da su sai in kawo muku rahoto in ji in muku bayani yadda take.

A'a gaskiya ku je rana da dare na lura balle na inna nake aiki. Ina son cin tsamra shi saboda sai ka ji kamar ba sardi ka ma ka da lokaci. Amma dai wannan muke zama da ƙi sana'a kuma mun zama.

A'a ni bana tofan ta ya wufa. Amma ta kama sai na fita titi ne nike ero a wulla haka. Ta bani ban yi ba saboda ƙazanta ne ai.

E gaskiya, an dai ina aiki ne na fi son in zauna amma in dai ba abin da na ke yi, na fi son ina son in dan motsa ƙafa na, ya danganta da abin da na ke yi. A lokacin mu ina aiki ne, ina zaune ne. In kuma in ina dan motsa jiki ne ina tsaye ko kuma in kwanta ma, don na ma fi son kwanciya duk cikin duka ukun. Amma indai don dole ne in zaba tsakanin tsayuwa da zama, na fi son zama.

Eh waya da nike amfani da shi ne Samsung. Ɓar ni mata ba dai sabon model bane can can, sannan ba za a kira ta tsohuwar model ba dan ta fito cikin ina ji shekara biyar ko shida da suka wuce ne haka kunga ai bai wani tsufa ba sosai. Sannan kuma ba za a kira shi sabo ba tunda shekara biyar aiba nan kusa bane ba. Amma ni Samsung nake amfani da.

Eh, gaskiya AC yana ɗan sa ƙashin mutum sarai ya ƙarfi, fanka shi kuma sukan sa mara. Amma an ce AC ma ya ma fi kyau hakan fanka. Da an ce fanka ta fi kawo illa so na fi son AC.

Eh, gaskiya inna kamu da mura abubuwan dana ke yi suna da ɗan yawa na kan fara saka suweta saboda jikin ya ɗan ɗau ɗumi, sai shi jiki na zafin da yayi kawo sai ya ɗanyi faɗa da muran. Sannan mu kan siya maganin mura na biyu kenan, na uku kuma mu kansha ɗan irin su tomtom haka da ice mint. Saboda musa mu murin ƙa nishi sosai, in kuma ta kai maƙura abun mu kan jiƙa tafarnuwa haka. Da ruwan zafi sai murin ƙa yi muna sha, dan shi ma dus suna maganin mura.

Ae tom gaskiya ya danganta da iya wutar da muka samu. In an bar wuta sosai a wata, mukan kashe daga dubu goma sha biyar zuwa ashirin a wata. Gun wutar lantarki tunda ba wai biya mukeyi banphosphate, meter ce muke da so in katinka ya ƙare ne kake siya. Amma in ba a samu wuta sosai ba, to kila dubu goma zuwa dubu bakwai haka muke kashewa.

Eh, ina ɗan shan ruwa mai sanyi amma ba kuwa lokaci bane. Lokacin sanyi, ban shan ruwa mai sanyi. Eh, in ana zafi ne nike shan ruwa mai sanyi. Dan kada in samu mura in ana sanyi.

Eh, na kan yi ƙoƙari in je gu da wuri. Saboda 'yan African Time, waɗannan ainihin lokacin ɗan Afrika babu kyau. Haramunne, so na kan yi ƙoƙari in je guda wurwuri.

Eto in babu wuta, na kan yi amfani da system dina in ga ma aiyyukan da nake da alwala don in in kawo wuta sai in jona charging system ɗin in yayi ƙasa. Ko kuma in ban da aikin yi a gaba na in babu wuta, na kan yi amfani da waya na in ga me ke faruwa a duniya ko kuma in bubbuga gem haka da bazan karasa ba a kan mai.

To ba, ni yi babu wani malami na nita na ce sauraro haka a kai a kai. Sai dai ina cika malamai ne da suke karantar da Kur'ani ko kuma masu bin filosofikal tunani duk mukan saurare su. Akwai wani malami haka dana gani a YouTube gaskiya, lissafin shi da maganganun shi akan rayuwa da yadda suke gudana. Suna da amfani sosai, mutum ya anfana abin da suka shige me a rayuwa mai sauraro malamai na. Ya ma suna shi Peter Wanene, na manta barin intina tuna haka.

Eh to takalman da na ke. Dasu gaskiya yanzu haka guda biyar ne. Banban amfani da biyu ina masa in ba da kyautansu sauran uku kuma ina kan fita da kowanne. In ina zaune a gida ne, ni kan yi amfani da ɗaya sauran kuma na in zan fita ne.

Eh to tun da ba labule ɗaya kawai muke da ba. Bana dan da labulayya da yawa. Akwai kore, akwai mai ruwan ƙasa, akwai mai karan milk sannan dai akwai kuma ma wani ɗan fari haka. Kawai duk wanda ta kamani aka zuba sa in lokaci ɗaya ne.

A'a, gaskiya ba na son zama aurari masu hayaniya, na fi son in zauna a inda akwai anushuru haka. Sana'u, eh akwai inda zan je in ba dole bane, ba wai ina son fita bane ba mata ka gida saboda ban son hayaniya.

To nafi so in ɗan zauna ina ɗan lilo akan kujerar da na zauna. Dan ya ɗan fi daɗi akan mautum zauna kawai abu ɗaya san gangan. Ina ma san in ce irin kujerar nan ne da ake iya juyawa dashi. Saboda zai fi daɗi knke gani gun aiki da dai sauran su.

E to nakan ci abincin rana, inta kama daga ƙarfe biyu haka, zuwa ƙarfe huɗu, duk abun da ya wuce nan kuma ya zama abincin dare. Eh da ga dai ƙarfe biyu ko ɗaya da rabi.